Ina tabbatar da ingancin aiki ne idan na tsaya da duba sharar a na nutse, sannan kuma na auna shi da ma'aunin inga, tabbatar da ingancin aiki. Kowane aiki akwai matakin da in ya kai nake kallonsa a aikin da ya cika ƙa'ida. Waƴannan ƙa'idodin su ne abubuwan dubawata. Idan na tabbatar da aiki ya cika dukkan ƙa'idodi ko ya haura, to ina kalla aikin a matsayin aiki mai inganci sosai. Amma aikin da ƙa'idodinsa suka gaza, abubuwan da ya cimma suka gaza ƙa'idodin irin aikin kamar yanda aka tsara, to ina iya kiransa mazaunin aiki marar inganci. Waƴannan su ne hanyoyin da nake bi wajen tabbatar da ingancin aiki.

Ina amfani da waya ce kirar Android sannan kuma samfurin kamfanin Samsung, Samsung Galaxy A Series A52 shine ita ce wayar da nake amfani da ita.

Eh gaskiya. Ina raba ayyuka ga wasu musamman lokacin da ayyuka suka yi min yawa. To ina miƙa su ga wasu domin su masu taimaka su bada tasu gudunmawar.

To, gaskiya yanayin zafi yana daya daga cikin yanayi da ake da su guda uku a shekara kuma shi ne wanda mutane sukafi shan wahala a cikin sa. Amma ina da ƙararraka da nake bi wajen nema ma kaina sauƙi idan zafi ya fara zuwa. Na kasance mai yawan yin wanka sannan ina fita wajen gari domin samu wajen da zan sha iska. Sannan idan da wuta ina amfani da fanka ko AC domin rage zafi. Wannan sune hanyoyin da nake bi domin guje wa zafi.

Eh, gaskiya ina ajiye kwafin bayanaina. Duk wani takarda da take da muhimmanci indai tana da alaƙa dani, to ina iya ƙoƙari na domin na ga na samu kwafi ɗinta na ajiye. Saboda haka ina ajiye kwafin bayanaina a, a ofis. Ko a gida. Wani lokacin ina ajiye su akan waya, sannan kuma ina da file nawa na kai na a office. Wannan duk wata takarda da take da alaƙa dani nake buɗewa na saka a ciki.

Eh gaskiya ina cin citta a abinci sosai ma kuwa musamman a shayi ko a jalof, sabida yawan amfaninta ga lafiya inda take bawa jiki, kuzari da kariya daga kamuwa daga cututtuka daban-daban.

Na kasance ina amfani da wayata ko da yaushe, abin da ya shafi neman kuɗina ko kuma abin da ya shafi rayuwa ta yau da kullim, ina amfani da wayata wajen gudanar da shi.

Eh, ina dogon kalanda kullum. Na san da nake, da wani abu muhimmanci da na tsara nake son aiwatarwa. Da kalanda ita ce take nusar da ni me ya kamata nayi.

Ina amfani da tsinstiya, kalla daban daban. Ina amfani da tsinstiyan laushi, haƙa zalika ina amfani da tsinstiyan kwakwa. Ina amfani da tsinstiya ne, ah ina taimakon wajen gudanar da al'amura na ba tare da damuwa ba.

Ina haɗa shirya ayyukana ne da farawa da abin da yake mai muhimmanci. Wa ta ina saita abu na priority ɗina sannan na yi ayyukana a haka.

Eh tabbas, na kasance ina kallon taurari, a kowanne dare, domin abubuwa ne na ƙayatarwa kuma da suke, nuna wa mutum lalle akwai Ubangiji, kuma, yana da girma matuƙa, girman da ba zai misaltu ba, domin yanayin da halitta duniya da yanayin da halittar sama yake A, dole ne wannan ya tabbatarwa mutum da cewa, akwai wani al'amari mai girma. A.

To, ni ina son bada kyauta kala kala. Ina son bada kyautar kuɗi, ina son bada kyautar kayan sawa, ina son kyau-- son bada kyautar abinci. Duka wani kyauta da zai faranta ma wanda na ba ma rai ko kuma ya fitar da shi daga matsalar da ya samu kansa a ciki, to irin wannan ce kyautar da na fi son aikatawa a rayuwata.

Ina duba saƙonnin aiki kamar sau biyar a kowace rana. Ina dubawa shine abu na farko da nake yi idan na zauna a ofis kuma idan na tashi daga barci. Sannan ina dubawa dai akai akai domin tabbatarwa ko da wani saƙo mai muhimmanci ya shigo. Don haka ni ma'abocin duba saƙonni ne akai akai, domin na tabbatar wani abu mai muhimmanci bai wuce ni ba.

A abin sha da na fi so gaskiya ruwa ne. Ba abin da nake so irin ruwa. Sannan ina son nono ko kuma in ce madarar shanu. Sannan ina son a haka fruit salad wanda aka haɗa da lemu da abarba da kankana da sauran kayan marmari ko kuma aka yi lemunsu aka matse su. To wannan shine gaskiya abin sha da na fi so. Amma sauran beverages lemun kwalba, lilu da sauransu, dukkani ba a'u ce shan su ba ne.

Eh gaskiya muna samun horo a wajen aiki sosai kuwa. Wani lokutan a shekara mu na iya zuwa horo kamar sau uku ko kuma sau biyu. Kuma sannan akwai horo na cikin gida da ake bawa ma'aikata. Du domin a tabbatar da ma'aikatan sun, sun, sun yi aiki kuma suna gudanar da aikin su yanda ya kamata. Dan haka ni ma'abocin san horo ne. Kuma ana horas da ni a wajen aiki na.

Ina motsa jikina da yamma kafin na kwana, ina cin abinci, ina shan ruwa, sannan kuma ina yin hira. Hirar tana sa ni inyi relaxing, na huta a waje guda ɗaya. Bayan na je na, bayan na ci abinci, abinci nake so maci, sannan sai na je na yawo domin na motsa jikina, sannan sai na zo na huta, na yi hira sannan sai na yi bacci.

Eh, ina bin ka'idojin aiki sosai. Domin aikin mu ana yin sane bisa tsari na condition of service na mu, kuma akansa ne muke gudanar da dukan ayyukan mu na yau da kullum.

Gaskiya bana son wurare masu hayaniya. Na fi son unguwa marasa hayaniya wanda yake shiru da za ka aiwatar da abubuwa da yawa ba tare da an dameka.

Ina magance ƙoƙe-ƙoƙe ta hanyar sauraron wadanda suka kawo ƙoƙe-ƙoƙe, sannan ina ba da shawarwari a lokacin da shawara aka fi bukata.

Eh, ina kuma iya kunna wuta sosai ma kuwa. Kodai wuta a gas, ko kuma maganin sauro, ko kuma idan zan ƙona shara, duka ina kunna wuta. Ta gas ita ce wutar da nake amfani da ita wajen dafa abinci. Sannan kuma akwai wuta ta ƙona shara, indaga bayan ka tara bola, zaka ta kunna ta ka ƙone ta. Sannan kuma akwai wuta ta maganin sauro, wanda aka fi sani da maskito coil, ko kuma igiyar leko da hausa. Duka ina kunna wuta ne idan zan yi amfani da wannan abubuwa guda uku, kamar yadda na lissafa.

A ina zubar da shara? A wuri da aka ware domin zubar da shara. Ni ya kasance ba na sha'awarar zama tare da datti kuma ina yawan yin shara a kan kari. To amma ba ko ina ne nake zubar da shara ba domin gudun kada ta cutar da ni ko kuma ta cutar da mutane ko kuma ta ɓata mana muhalli. Don haka ina zubar da shara ne a wurin na musamman da aka ware domin zubar da shara. Sannan idan ban zubar da ita a wannan wajen ba kuma ina zuwa na ƙone ta. Wani lokacin kuma ina kai ta gona domin ta zama taki ga amfanin gona.